Duka ina amfani da su, ina amfani da cokali, ina kuma cin abinci da hannu. Ya danganta da wane abincin za ka ci. Mafi yawancin abinciccikan gargajiyar mu anacinsu da hannu ne, sannan mafi yawancin abinciccika na ƙasashe daban daban da kuma irin su shinkafa haka misali, dukansu ana samu su cokali a ci.

Ina ajiye su ne a galari kamar yadda kowace waya take zuwa da shi. Ni ba na canza musu wuri, ina barin su a nan. Iyakaci kawai su zama folder by folder amma dai suna nan a galari. Duk sanda ka tashi duba ko na tashi duba kawai galari zan shiga in ɗauko su.

To mu burodin mu kusan da iri ɗaya ne. Da haka ni dai ina son burodi ina kuma cin burodi sosai. Kuma nakan so mai laushi. Wasu sun fi son wanda ya ƙone ni nafi son mai laushi kuma ina cin shi sosai. Ina iya cin shi ma ya zama shine abinci na a rana gaba ɗaya.

Kwarai kuwa ina amfani da gidan sauro wato net saboda ka kare kaina daga sauro. Mu Najeriya ko in ce Afirka kowa ya sani muna fama da sauro kuma sauro yake haifar da cutar Malaria. To dan ba abin da za ka yi a matakin farko na kauce ma wannan matsalar sai ka yi amfani da gidan sauro wato net.

Madubai a gida ko da yaushe babu gidan da zaka je babu madubai, sai dai ya zama kowane gida yana da irin nashi. Aƙalla a gida muna da madubi, ya kai kamar guda uku zuwa huɗu ko kuma in ce kowane bayi da muke da shi akwai madubi. Sannan kuma a sauran wurare kamar irin aa bedroom haka akwai wasu aa maduban.

Kwarai da gaske ina iya gabatar da rahoto. Ai daga lokacin da ya zama kai ma'aikaci kana aiki kuma ba za ka iya rubuta rahoto ko ka gabatar da shi ba, to ai ba ka cika ma'aikaci ba. Kuma shi rahoto duk lokacin da zaka yi kana fara ainihin gabatar da me kake so ka yi rahoton a kansa. Sannan kuma ka yi bayanai cikakku wanda za su gamsar a kan rahoton.

Ina zuwa kasuwa ne a duk lokacin da buƙatar kasuwancin ta tashi. Amma dai kamar a unguwata ana cin kasuwa duk ranar Juma'a. So! A wannan Juma'a mukan yi ƙoƙari mu je kasuwar mu ma. Amma dai, ita buƙatar zuwa kasuwa tana zuwa ne a ko da yaushe. Kuma a duk lokacin da ta zo ɗin mukan yi ƙoƙari mu je yadda ya ka, mu je aa domin sayen abin da muke da buƙata.

Ina ai girki da itace yanzu ai ba zai yiwu ba saboda yanayi na yau da gobe da kuma zamani. Amma dai ana muna amfani da gawayi wato charcoal, muna girki da shi a maimakon itace. Sannan kuma yana da sauƙin girkin, yana kuma da babu hayaki, babu damuwa.

A'a, ƙwai na fi son zama a birni amma birnin na ke zaune. Saboda ƙauyukan mu ba irin ƙauyuka ba ne na ƙasashen da suka ci gaba. Mu yanzu a birnin ma ƴan, eh, ta'adda sun ishe ka, ballanta na a ce ka je ƙauye. 'Yan ƙauyen nan ƴan ta'adda ne, kullum ke karekaina a wajen domin ƙoƙarin halaka su. So ƙauye bai da daɗin zama mu a nan wajen mu.